Ina goge haƙora na sau biyu, da farko da safe idan na tashi ina yi goga shi da safe, sannan sai kuma da daddare bayan na gama komai kafin na kwanta. Nan ma ina ƙara goge shi. Ya zama so biyu kinan a kowace rana.